Wannan tambayarta ce, kana tafiya da sauri? Ya, ya danganta da wani lokaci ne kuma da wani irin yanayi. So tafiya da sauri idan ina ganin kamar zan makara a inda za ni wani lokacin ko kuma emergency call haka to na ka yi sauri. Amma idan har ba wani emergency ba ne kawai dai an jegu ne, to ni na fison yin tafiya a hankali cikin natsuwa ruwan sanyi.

Tambayar nan ta ce kana amfani da ajiya, ajiya a yanar gizo? Oke ajiya kenan a yanar gizo. Eh, ina amfani da ita saboda gaskiya kamar email dina, Gmail dina yana yawan aje ajiyan abubuwa, musamman ababen da suke da muhimmanci sosai a gare mu.

Yaya kake zubar da shara? To idan ina da waste bin a gida wanda nake zuba shara. So idan waste bin ɗin ya cika, kwandon sharan ya cika sai in kira waɗanda suke zuwa suna zub da shara a bayan gari. Toh idan kuma babu waɗannan ni da kaina zan kai sharan bayan gari sai in haƙa rami in zuba shi a ciki sai in rufe.

Tambaya ta gaba ta ce, yaya kake neman izinin hutu? Tab, ni izini a wurin aiki a zahirin gaskiya, ni ban kasance wanda yake son neman izini na hutu ba ma a wurin aiki. Amma da yake duk bayan wata uku muna zuwa hutu. So a matsayina na malamin makaranta ka ga ba sai na nemi wani hutu ba. Kuma in dai ba wani abin ya zama mai mahimmanci ba, ban cika son barin wurin aiki wai in nemi hutu kawai in zauna a gida ba. Ban cika soba gaskiya ko in ce bana maso.

Wannan maganar ta ce tambayar ta ce, wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani ne da Android Tecno. Kamfanin Tecno, shi nake amfani da shi amma yawanci an fi sanin shi ne a nan Africa. Ba a san shi a ƙetaren, eh turawa can haka ba. Dan yawanci ba su san shi ba, da ita nake amfani.

Tambayan nan ta ce wane irin wasa kake fi so? Abin nufi wane irin wasa na fi so? Wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Na fi son wannan wasan akan sauran. Bayan shi kuma, sai wasan basketball. Ina son waɗannan wasanni.